Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Ina yin ayyuka ne daban daban. Ina yin kallo kuma ina yin rubuce rubuce.

Menene yake sa ka yin dariya? Abin da ke sani yin dariya shine kaman irin ina kallo haka ko kuma wani yaro ya zo ya yi abin da bai dace ba.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo. Ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda in ka yi amfani da ajiya a yanar gizo ba zai taɓa ɓacewa ba. Ko da yaushe kake so zaka yi, zaka ɗauko kayanka.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula, saboda sa hula da nake yana mun kyau sosai. Shi yasa nake yawan sata a jikaina. Kowa yana cewa tana min kyau.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Yawan dangin mu a gida mun kai mu wurin hamsin saboda daban daban ne. Kowane family daban daban. Ka ga dangin mane.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar app saboda duk lokacin da lokaci yayi na sallah, sanarwar app za ta sanar da ni lokacin sallah ya yi.

Kana lullube da bargo? Ina lulluɓe da bargo saboda kaman in ana sanyi na dawo zan zo na lulluɓe da bargo saboda ka sanyi ya dame ni.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo saboda naga inda mutum yake. Saboda lokacin da na kira shi, sun ce muna mun fuskan ka inga yaya kake. Kaga bidiyo ne.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina kallon kaman awa biyar haka ko shida saboda ina riƙe ta ne ina yawan yin amfani da ita.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da yawa. Ina siyan abinci, kayan miya, mangyaɗa, manja da sauransu duka ina siya.

Wacce biki kake fin so? Gaskiya ina son bikin da ake karrama mutane kuma ake mutunta mutane don shine yake burge ni sosai da sosai.

Yaya kake kawowa gidanku? Ina da wowa gidan ku, gidan mu ne da kaman abin hawa saboda ina da abin hawa, to da shi nake dawo wa.

Yaya kake inganta aikinku? Ina inganta aikin mu ne saboda ina natsuwa kuma ina mai da hankali a kan shito lokacin na ke maidawa.

Kana iya kunna wuta? Ina iya kunna wuta saboda ina nazo zan nema ashana a ɗan zuba kalanzir ko in sa takadda inna ƙyatta to a haka zai fara kamuwa.

Kana jurewa barkono meyaji? Ina jurema barkono meyaji. Ai, diy-yajin shi inde ina bukata. Haka nan zan ci. Sannan na jure.

Kana zuwa gidan fim? Gaskiya ba na zuwa gidan fim. Dalili shine wani zubin mafada ake a gidan fim din, shi ya sa ba na zuwa. Gwara na kalla a waya.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda yana taimakawa agon bacci, bacci yayi daɗi da matashin wuyan.

Kana fin son kayan zaki ko gishiri? A kayan zakin gaskiya yafi dadi don nafison kayan zaki dan shi ne mai daɗi sosai yana taimakawa.

Me ka ke yi da safiya lokacin da ka farka? A'a, ina farka, zan yi addu'o'i da safiya bayan na yi addu'o'i, sannan zan tashi na fara ayyukan gida.

Kana son ƙwallon wata da daddare? Kana son kallon, kana son, kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata da daddare saboda kallon wata za ka ganshi da yin nan kaman wannan balantana ace ya girma.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da daka saboda ka rinƙa shan iska sosai. Za ka ji iska na shigowa in ana zafi.

Kana son ɗakika yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske saboda shi ya sa nake sa fitila nake haska shi sosai da sosai.

Wani launin labulan ku suke, gaskiya launin labulanmu shine launin me ruwan toka haka ash kenan za ka ganshi shi ne.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, ina shan ruwan piyo wata kaman so huɗu ma a rana. In ƙeran haka inda sanyi ne ba sha na kena ba, amma in ana zafi ina sha da yawa.